Tambaya ake ko shin kana sanya safa kullum? Lallai ina sanya safa kullum domin yanayin sanyi da ake ciki a wannan lokaci. Idan akwai sanyi dole sai mutum yasa safa domin ya rage mashi radadin sanyi da ake ciki. Safa yana da kyau matuka domin yana taimakawa wurin sanyi a jiki.

Lallai muna biyan kuɗi ta waya, kuɗi shi ke tambayan taƙunshi. Muna biyan kuɗi ta waya. Lallai muna biyan kuɗi ta waya a kowane fanni, biyan kuɗi kama da sayan kati na waya ko kuma biyan kuɗi ma abokanin kasuwanci wato mu tura masu a mahajojin su na amfani na kullum da kullum mahajojin su na ansan kuɗi domin kasuwancin su.

Tambaya wane irin jaka kake kai? Wane irin jaka kake kai? Ai, ni kam irin jakan da nake kai shi ne jaka na fata. Jaka na fata shine jakan da na fi so wanda nake amfani da shi yau da kullum. Domin jaka na fata yana dadewa a kowane lokaci kayi amfani da shi.

Wane irin gida kake so ka je? Lailai ina son zuwa gidaje na tarihi masu banɗimin yawa da ban mamaki, domin gidajen tarihi suna da amfani sosai. Suna da cikin gidajen da mutane sukan so su je domin su samu tarihi, su ga kuma abubuwa na da.

Lallai ina cin citta a cikin abinci domin citta yana da amfani wurin mura da sauran wasu abubuwa da dama. Citta yana da amfani sosai domin yana ƙunshe da wasu sinadarai a bisa binciken wayanda suka sansa. Citta dai abu ne wanda nake son sa a abinci yana sa su ko da yaushe.

Muna da bokitai sama da ɗari biyu da saba'in amma wanda aka fi amfani da shi a cikin gidajen ba su ci baƙwai ba. Sauran ne an ajiye su domin wasu aikace-aikace da ake da shi na yau da kullum, amma bokitan dai suna da amfani a gida na matuka da ake amfani da shi yau da kullum.

Tabbas ina da dabbobi a gida ba guda ba. Domin mai ina kiwon dabbobi kaman aladu da sauransu. Su aladu suna son wuri ne mai sanyi domin yanayin jikinsu, so haka zalika. Ni kuma ina aza musu wurin da akwai sanyi sosai. Aladu dai suna haihuwa da dama shiyasa ajiye aladu a gida ake yin su domin a samu a saida su.